Eh to, ah abubuwan da nake siya a kasuwa ga su nan ne. Dalili a ƙarshen wata nakan siyo ma na kayan abincin da zamu yi amfani da shi a wannan watan. Wanda abubuwan da nake siya haka na da shinkafa, duk me ake cewa, in daɓa dafaffafa. Ina siyo doya, na siyo suga, na siyo awaki, na siyo gero, na siyo dankalin turawa, na siyo madara, na siyo suga, na siyo ah, irin shi sabulun wanka, sabulun wanki, ina siyo fulawa, ina siyo eh, eh, niƙani doya haka. Nakan siyo hatsi, na siyo biskit da drinks haka na makarantun yara. Kuma ina siyo kayan kiyaye haka wanda ake amfani da shi. Ina siyo mana irin ah, yaron madara haka ah, da irin su ma kayan maggi haka. Waɗannan su ne abubuwan da nake siyowa na kayan abinci a gida.

Ƙwarai da gaske kuwa, ina sanya hulluna sosai sosai. Yanzu haka ka ga a yau ɗinne yanzu da nake maka record ɗin nan, yau Juma'a yanzu na dawo daga masallaci a cikin kaftan ɗina sanye da hulla. Ina da hulluna ɗaiɗai ɗaiɗai sun kai ƙwara ashirin waɗanda nake sawa a kusan ko da yaushe. Aaa, du bada cewa yawanci tuwahina ma kayana kaftans ne. Kaya ne na al'ada namu, so mafi yawanci dama kaya ne wanda in kana son ka shiga sashe ka kammala sosai. Sai in ka ɗauki hulla ka aza a kai, tukuna zaka fi to kammalalle sosai a ciki. Wannan ne ya sa yawanci da yake yawanci tuwahina kayana kaftans ne. Ya sa nake yawan sa hulla sosai sosai.